Ina zuwa kasuwa a kowane lokaci, buƙata hakan ta taso musamman a lokutan da nake son siyan wasu abubuwa misali kayan abinci da sauran su.

Abincin da yake sa inji daɗi, a ya danganta da yanayin da nake ciki. Misali lokacin da nake jin yunwa duk irin abincin da na samu, in na ci shi ina jin daɗi.

Eh, ina sabuntawa musamman lokacin da nake so in fara wasu ayyuka na musamman misali kamar abin da yake da alaƙa da gyare-gyare, ko shirya wasu abubuwan a cikin kwamfuta.

Eh, dangantakar mu da shugaban aiki tana da kyau saboda muna samun fahimtar juna tsakanin mu, musamman idan na.

Idanuwana suna yin launi mai kyau, baƙi da kuma fari ahh indai ba wani sauyin yanayi aka samu ba. Mafi yawan lokuta dai a haka suke.

Kai ba mu da WiFi gaskiya a gida. Ba mu da WiFi ake kiran shi ko, to ba mu da shi gaskiya a gida sabida wannan WiFi ɗin abu ne wanda yake kamar na masu kuɗi kenan. Mu dai muna amfani da data haka mu saya a layi kanmu, mu dinga amfani da ita, amma ba mu da WiFi a gida.

Ai ni waya ta da zarar cajin ta ya ƙare kawai zan caza ta sabida wani lokacin idan baka caza wayarka ba har ka bari lokaci ya ƙure, ya zama na a kanason kayi amfani da ita kuma ba ka da caji, ka ga damuwa ta shiga ciki. To shi yasa wasu lokutan kawai duk sa'ilin da ka samu dama wayar ka tun kafin cajin ta ya ƙare kayi ƙoƙari kawai ka caza ta. Sabida idan cajin ya ƙare ka ce a lokacin zaka je ka neme shi. Musamman idan wurin da kake a ya zama na ƙauye ko kuma wani waje, to ka ga matsala za ta shigo ciki. Sabida ta iya yiwuwa kaje gurin bada cajin ka samu babu wurin da za a saka cajin ko kuma a akwai wurin saka wai amma kuma me cajin ya kusa tashi. To duk irin wannan matsalolin suna faruwa. Sabida haka duk lokacin da kaga cajin wayarka yayi ƙasa kayi ƙoƙari kawai kaje ka bada caji. Indai ba wai kana da wurin da za kake saka cajin da kanka ba.

Lallai kam kuka lokacin yankawa Hausawa na yi mata. Mun kam maza, indai ba muna yin girki ba ai ba ma kuka lokacin yankan albasa tunda dai mafi yawa wanda suke girki su suke al'ada da ita. Mun kam ba mu da wannan matsale. Eh masu yi da su ke fama tunda Hausawa sun ce, ahh wai mai kallo bai gajiya. Eh tunda shi kallo da ido kawai akeyi. Amma dai wa enda suke yankawa su suka san yadda take, su suka san irin yaji ko kuma abin da gare ta. Mun kam ba mu da wannan matsali. Sai masuyi wannan kam shi ne.

Kai motsi jiki, motsi jiki ya danganta da yanayin da mutum ya tsinci kanshi. Wasu lokutan mutum ya ɗan riƙa motsi jikin shi, wasu lokutan kuma a shanta ke kawai sabida yanayi. Musamman mutumin da yake yin aikin ƙarfi ai ba, bahe ya riƙa motsa jiki sosai ba. Wanda ba aikin ƙarfi dai shi ne, amma duk wanda yake aikin ƙarfi ai kawai shi motsa jikin shi ma da yake yi wajen ayyukanshi ai sun isheshi ni anawa fahimtai. Amma yanayi ne ke jawowa.

Ya nake kawo mi kenan? To ni wannan tambayar ta ku de gata na yanda take. Ka ce yaya kake kawo wa gidanku mi kenan? Ya kamata ka ce yaya kake kawo wa gidanku sai ka faɗi abin da yake. Misali, yaya kake kawo wa gidanku ruwa? Yaya kake kawo wa gidanku abinci? Yaya kake kawo wa gidanku sutura? Yaya kake kawo wa gidanku kayan more rayuwa? Yaya kake kawo wa gidanku kaza da kaza? Abubuwa dai masu yawa amma yana yin yanda ka ba da tambayar kamar ba ka ba da asalin abin da kake tambaya ba. Kare sai yaya kake kawo wa gidanku. Ko kuma kana yin ga ce yaya kake kawo wa gidanku. Kaga abubuwan suna da bambanci kenan. Yaya kake kawo wa gidanku? Yaya kake kawo wa gidanku? Misali, mutum in ya biyo ta wata hanya, kada ya ka ce me, to in ka biyo ta nan wa ne yaya kake kawo wa gidanku? Amma in ka ce yaya kake kawo wa gidanku ka saka alamar tambaya kamar kana nufin mutum yaya yake kawo wa gidansu wani abu. Misali, a ce yaya kake kawo wa gidanku abinci? Kamar yanda na ba da misali a baya kenan. To kaga yanayin tambayi na sha banban.

To wane irin sa hannu kenan? Sa hannu irin wanda ake yi a jikin takarda ko kuma sa hannu, kasan sa hannu ya kasu gida-gida, yawwa In Bahaushe ya ce sa hannu fa, to abubuwan sun kasu daban daban. Misali, idan mutum ya samu wata lalura, misali kawai haka kawai sai aka ga ya samu taɓin ƙwaƙwalwa ba tare da ya yi wani a-a-a wani haɗari da ya taɓa yi ƙwaƙwalwa ba, ko kuma wasu abubuwa makamantan haka. Kawai sai aka ga ya samu raunin hankali ko kuma yana wata kasuwa wasu abubuwa suka jagwalgwale akarasa gane kan abun, to a Hausance ana ce ma hakan sa hannu, yauwa. To bayan wannan kuma akwai sa hannu irin wanda ake yi a jikin takarda ko kuma wani abu me, eh, mahimmanci, sai a ce to kazo ka sa hannu, sabida ya zama hujja ko kuma shaida a kan wannan abun. To akwai sa hannu irin wannan. Akwai kuma sa hannu wanda na yi maka bayani. Akwai kuma abin da ake ce ma sa hannu misali, mutum, eh, yana da ɗan'uwa sai aka ga yana wata kasuwa kuma abubuwan babu wadataccen jari da sauransu, sai ka ji an ce wa ne kaɗan sa mashi hannu mana, misali ana nufin ya taimaka mashi. To sa hannu ya kasu kala-kala, kuma yana da bambance-bambance.

To wannan tambaya ka yi ta ɗa sai yanzu ma ka ƙara maimaita ta. Kasuwa ya danganta da lokacin buƙata. Idan mutum yana buƙatar sayen wani abu, kaga a kowane lokaci zai iya tafiya kasuwa. Sannan kuma akwai, eh, abin da yake da alaƙa da sayarwa. Kana so ka siyo ko kana so ka sayar, kaga duka dole za ka je kasuwa. To mu a nan wajen muna da kasuwanni hatta cikin gari akwai kasuwannin da suke ci. Wayanda wasu lokutan sai wajen kusan ƙarfe sha biyu na dare ma ake dawo wa. Ramuwa ai akwai kasuwa iri-iri. Mukan kasuwa kullum akwai ta kuma muna zuwa duk lokacin da ya kamata. To kaga mu ba mu da wannan matsali.

To. Ka kawo maganar taurari. Taurari ana kallon su mana. Ana kallon taurari da daddare. To amma tun da ka ce dai koma maganar me in yi ba lalle in tsaya maganar taurarin ba. Ina so in ba ka wani labari na daban akwai wani abokin kasuwa ta da yake sayar da wasu abubuwa wa'yanda ba kasafai ake siyaba. Misali kamar irin turame to wasu lokuta sai yakan tambaya abashi aron kuɗi da sauransu sabida yana so yayi sayayya kuma shi bai yi ƙar beyi ciniki ba. To ka ga irin wannan sai da sai da abubuwa wa'yanda ba a yawan cinikinsu to suna da buƙatar jari mai ƙwari sabida wasu lokutan za ka daɗe ba ka sayar ba kuma kana da buƙata. To wannan gajeren labarin shi ne.

Koko da ƙosai. Sune mafi yawan abinciccikan da muke ci a yankinmu da sahiya. Amatullah, Amatullah, Amatullah kin tashi? Baki tashi ba? To kuma ya akai kike yin magana? Eh? Ya akayi kike yii magana baki tashi ba? Eh? Ba komai? Ina Fatima? Batta nan. Batta nan, tana ina? Baki san inda take ba? To ke mi kike yi nan gurin? Me kike yi? Me kike yi nan gulu? Kwanciya. Kwanciya? To kwanciyar da kika yi duka bata ishe ki ba, sai kin ƙara yin wata yanzu. Eh? Duk kwanciyar da kika yi bata ishe ki ba, sai kin ƙara yin wata? Eh? Ina iyarki? Tana ina? Kin gan ta? Ke to da tsammanin ki ta tafi ina? Da jikike ta tahi ina?

Sosai ma kuwa. Wanna abu ne mai sauƙi musamman ma ga mutumin da ya ta shi a karkara. Ina iya jefawa sosai yaiinisa. Amantallah, ki ce ma inna ki ta tashi ta yi sallah. Ki ce ta tashi ta yi sallah ta maku, ta wanke maku jikin ku.

Wannan Hausa ba ta zanna ba nawa, nawa takalma kake da su. Sai dai kace takalma nawa kake da su shine asalin Hausa mai kyau akara mukallahu.

Kana da katin kasuwanci. Eh katin kasuwanci ba ko wane akeyi katin kasuwanci ba akwai an kasuwar da suke kauri su ba ruwan su da wani kati. Eh sai kasuwanci en kasuwar birni.

Kai kaima dai da wata irin tambaya ka ke, wanka hekace abunnan wanka ai kusan kowane lokaci, lokaci ma mutum yana yi.

Kaga wannan hausa, Hausan ma bata fito ba sosai. Sau nawa kake goga haƙora? Sai dai ka ce so nawa kake goge haƙora? Yauwa! Shine Hausa mai kyau. Shine Hausan da bahaushe zai gane. Madadin goga haƙora sai ka ce kake goge. So nawa kake goge haƙora? Shine daidai. Wanna kuskure ce kake goga. Gogawa kaman ka samu abu ka goga, goga, goga a jikinshi. Amma in ka ce kake goge to shine ka yi ka gama kenan, ka ƙara yi ka gama. Amma in ka ce gogawa kaga baka saka iyaka ba.

Kana da shawara a aiki? To wannan Hausan a tana da gyara. Sai dai ka rubuta cewa kana da shawara a kan aikin? Yauwa. To wannan ita ce Hausa amma kana da, kana ba da shawara a aiki? Eh to ita ma wannan Hausai tana buƙatar ɗan gyare-gyaren. Sai dai ka ce kana ba da shawara a kan aiki? Yauwa. Ko kuma ka ce za ka bani shawara a kan aikin nan, ko kuma ka ce dan Allah ɗan bani shawara mana a kan aikin nan. To ka ga dai duka tambayoyi ne amma in ka ce kana ba da shawara a aiki to aikin ka ga ba ka tantance ba kaman a kan aikin mene ne ko kuma da sauransu. Yauwa.

Kasan me yake bani ƙwarin gwiwa a aikina? Eh to abubuwan da suke ban ƙwarin gwiwa ai suna da yawa. Eh saboda wasu lokutan, ah zakaji aikin kana yin shi kana jin daɗin shi. Wasu lokutan kuma zakaji bakajin daɗi to amma abin da zai baka ƙwarin gwiwa shine nasarorin da kaci a baya ko a yanzu ko a wasu lokuta makamantan haka.

To, hannu kam mu ai hannun dama ne. Ko da wannne lokaci hannun dama shi muke amfani da shi saboda yanayin abinda muka koya daga iyaye da kakanni da kuma addini. Daga abinda muka koya daga addini da kuma iyaye da kakanni cewar lalle a rika gabatar da hannun dama a cikin ayyukan da duk za ayi, ya zama da hannun dama ake farawa. Wannan shi ne.

Ki bi ki, ki bi ki addabi da mutane da koke koke, Kai Fatima. Kina da matsala Fatima. Me aka mata take wannan kukan wai? Me aka yi mata? Fatima? Me ake, me aka yi ma ki kike wannan kukan? Matakala wacce irin matakala kuma mu ai bamu. Matakala ba sai bene ba.

Wane launi labulenku suke? Kyau, kai ma akwai ka da tambayan kwakwan. To labulen ma saika tamyaya wani kalar launi ne labulenmu. To ni labule na ja zan ce komi. Ni ban ma san wane kala bane ba labule na. Ga yana shi ba ja ba, shi ba yellow ba, shi ba kukumadi ba.

In ta ƙara zama shi nan Kai, ke ma dai faɗan ki yayi yawa wallahi. Meye na ɗaga murya da hayaniya? Yo jan gashi wani abun, abun nan ne, kawai ki ce mata ta bari, amma hai kin dame ta ki ta kura mata da hayaniya. Fatima, Fatima.

Tana zaune, ta ce a ɗauke ta a goya ta an goya ta kuma ta zo tana damun mutane hayaniya. Kai kakki dame mu. Ke kika ce a sauke ki kuma an sauke ki.

Fa Ahmatullah me kuke yi? Me kuke yi na ce? To kar in kun san haɗa zakuyi, ku tashi ku daina da za ku. Kar ku mana haɗa nan gurin. Kana fi son kofi ko shayi? Shayi na fi so.

Amatullah ku dawo daga nan wajen na ce maku. Amatullah! Je ki ce mata su dawo. Miyene zasuje suyi baqin kofar gida sekace wasu abun nan. Kana kunna tsaron baturi to wannan Hausa, ma dai taka ba hita ba sosai. Kana kunna tsaron baturi. Mi ke nan? Saki.

Kana raba abincin ku da mutane? Eh muna, muna raba abinci ga mutane amma ba, ba abincin ku da mutane kawai. Watako cauciya zakai kuna raba ma mutane abinci sai in ce maka i. Fatima kawo min wayata. Kawo mun gani waye ne ya kira.

Wane irin tufafi ka fi so? Eh, tufafi ya danganta. Wasu lokutan fari wasu lokutan kuma a canza yanayin launin nika. Wane irin tufafi ka fi so? Lallai Hausa ta fara zama. Wane irin tufafi ka fi so? Na fi son fari gaskiya. Shi nafi sha'awa, shi yafi burgeni. Da dawa, zalla za a yi ko kuma da masara? Dawa zalla ko masara? Toh um.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Wane irin kwafin bayanai kenan? Ni bana ajiye wasu kwafin bayanai, kwafin bayanan ku sai dai takardu. Fatima! Fatima! Wai me take yi ne? Ke, yake baruwa ya dauki kuma su ki zo kina ta huzaran gaban ki wai kisami suke yi ma. Tashi! Har ki je ta tabo maki wane abun da bashi ke nan ba kuma ki zo kina taka ganiya daga baya.

Wane launin jakar ku takuɗi. Wane? To ba haka zaka ce ba, cewa zakayi. Wane iri ne launin jakarku ta kuɗi? To ni bani ma da kuɗin bare in samu wata jaka. Da an yi mi, da an yi mi da asuba? Kan toya masar, sai an tada ki da wuri da asuba? Eh to ai lafiya lau. Lafiya lau amma dai in akayi da wurin ko, ko da yamma ne ma a iya, a iya ɗan toya wata a ciko. A ƙi yin abinci. Misali wadda za'a yi, iya ta sahur ce za'a yi? Sai a rage ma yara? To shikenan tayi. Sai kiyi 'yar kaɗan. Sai kiyi yar kaɗan. Amma dai duk abinda zakuyi kudinga farawa da wuri gaskiya. Cewa nayi ku dinga farawa da wuri zai fi yin daɗi da wuri. Amma abu ba'a yishi da wuri ba ai zai zo ya zama sai a hankali.

Yaya unguwarku take? Unguwan mu, unguwan mu, unguwan mu, unguwan mu gata nan dai gata ga yanda take. Ita ba anguwan masu hali ba ce. Anguwan talakawa ce muke rayuwa kuma bamu da yawa sosai kuma sabuwar anguwa ce. Tambayoyinka suna da yawa sosai sosai kuma kanayin tambayoyi masu matuƙar mahimmanci, wayanda suke da alaƙa da sanin waye mutum, a ina yake, ya yake, ya al'amuran rayuwan shi na yau da gobe. Abune mai kyau wannan tabbas tabbas to masha Allahu.

Wane launi tawadda kake amfani da shi? To tawadda mu dai irin tamu ta gargajiya, ai duka baƙa ce. Dawuya kaga wata tawadda, wata kala. Sai dai ko in ba tawadda ake nuhi irin ta gargajiya ba, wataƙila ka na nu fim, eh, irin abin da ake amfani da shi na zamani na rubutu wanda ake ce ma ink. Amma tawadda dai mu baƙa ce ƙerin wuluk, siɗik, baƙa wuluk ita ce tawadda mu.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Kai, binciken ƙoƙwaɓ kenan. To ni ai bani da wasu hotuna da zan ajiye ma balle har aita hayya hayya. Kawai suna nan cikin wayata amma akwai wa'yansu can sun kai shekara ina ga. Ina sa su a Google Drive. Ina sa a nan wuraren sabida in adana su. Amma dai yanzu kam na ma bas saka su wasu wajaje. Akwai wasu a Facebook. Wannan shine. Allah sa mu dace.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Eh wannan kam abu ne mai mahimmanci. Idan aka to amma kalmar sirri ban san ma ta yi wani hakkin yi ba. Akwai kalmar sirri da ake bayarwa a idan mutum ya je ya buɗe wani shafi ko wani abu yace ba shi adana sabida wata rana in zai na so ya sake shiga ita zai yi angwani da ita. To ban san ko ita kake yi ne ba ko kuma aka na ni sirri irin wanda za a yi magana tsakanin mutum da mutum yace wa wannan maganar ka rike ta sirri sai to ka gashi ma sirri ne ban san wanne kake yi ne ba. Amma dai ina ƙoƙari wajen ganin na kula da sirri sosai wallahi kuwa.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Eh, ayyukan da suka fi muhimmanci ina tsara su. Sama alaikum yana. Lafiya ƙalau, ya sanyi, sanyi ya ayyuka. Lafiya ƙalau wallah. Na'am? A ba, ba mai omo bane wannan ina ga, sai dai ya zama baƙi. Eh, baƙi ne ina ga. Akwai baƙi a cikin zariran da ya kawo ma ko? To baƙin ne wannan aka hidda. Dan mai oman gaskiya bai da yawa sosai, ɗan kaɗan ne. Eh, mai oman in har ƙollo ukku shi ai ina ga fari ɗin bai kula da yanayin hular ba gaskiya. Kawai bai tsaya yana zarcheta ba amma baƙin ya fi yawa a ciki. Mai oman nan kaɗan ne. Kum ba ya, ya haɗu da komi da ruwanka? To, to hulai wallahi komi da ruwanka shi yahi yawa a cikinta. Wannan yanda yake tunani komi da ruwanka ne. Ba mai omo bane ba mai yawan. Wani komi da ruwanka ne da nan mai wata kala haka. Mai omo omo da wani duhu duhu haka irin shi ne. Eh, to irin shi ne wallahi a cikin hulai. Shi kuma ina ga ko bai kula da ita ba dai ne? Amma dai a hwara zubin in ya so daga baya a yi magana ko can zuwa yayi.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Eh kayi tambaya mai mahimmanci. Ka ga abokan ciniki, ahm, mu nan akan yi magana da su cikin girmamawa da tausasa, murya da, eh, sakin fuska, da dai sauransu da barkwanci da nishaɗi duka gaba kiɗaya. Eh. To da haka ake kiran kwastoma su ne abokan cinikin.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Yauwa dangantakar kasuwanci ana gina ta hanyar kyautata ma mai sayan kaya yau da kullum. Idan ya ji daɗi, to gobe zai dawo.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Ƙetarewa kuma kamun ya ƙetarewa. Ko kana nufin ina nannaɗewa. Akwai ƙetarewa akwai nannaɗewa. Mudai bama ƙetare mutane saboda ƙetare manya kamar abu ne mara kyau.

Ka, kana fi kuzari da safe ko da yamma? Wannan tambayar kaɗan gyara ta. Ah, ka, kana iya ka tambayi mutum, ah, yaushe ka fi kuzari, da safe ko da yamma? Amma in ka ce kana fi kuzari da safe ko da yamma, kaɗan, ah, yi abun da yake ba daidai ba. Yauwa sabida yanayin Hausai. Ni kuzari, ah, ko da wane lokaci ina da kuzari, in dai ina lafiya. Ya danganta da yanayi. Eh, in dai lafiya lafiya, ko da wane lokaci ma ina da kuzari. Sannan kuma in ka tashi cigaba da aiko tambayai, sai ka ce wane lokaci ka fi kuzari, da safe ko da yamma. To wannan shine. Allah ya sa mu dace.

Kana yin kiran bidiyo? Eh ina yin kiran bidiyo. Shine kuke ce wa bidiyo call ko? To ina yin bidiyo kiran, kira ta bidiyo. Ina yi tabbas.

Kana fatan samun cinyawa, cinyawa. Tau, wannan Hausar ta ka ba ta fi to ba gaskiya. Kana fatan samun cinyewa, cinyewa, cinyewa kake so ka ce ko kuma cinyewa ko cinyewa ko kuma ci gaba. To, ga shi nan dai tambayar ita ka, ga yanda tabayar, kana fatan samu cin yewa ko kuma ka ce ina fatan in ci, in samu ci da yawa. To Hausa dai gata nan, ta maƙale, ta maƙale, ta maƙale. Amma dai, ina fatan samun ci gaba. Ina fatan samun, ah, cin, cin abubuwa na alheri da yawa. To ma dalla.

Kana musafaha da mutane? Eh yauwa tambaya mai kyau. Eh muna musafaha da mutane. Eh muna, wato ma'ana haɗa hannu kenan a gaisa. Abu ne mai kyau wannan. Yana da kyau muna yi sosai. Eh muna yi.

Yaya jadawalin aikinku yake? To ai jadawalin aiki, ai kowa an ne masu aiki da yanayin jadawalin aikinsu. Ni dai da ke matsayina na mai hulɗar saye da sayarwa ta ɓangaren abin da ya shafi hula da kayan haɗata. Jadawalina shine in na siyo kaya, in dinga buɗewa a lokacin da ya kamata ina sayarwa. Wannan shine jadawalina daga gaishe da fatan ka gamsu.

Kana kunna Bluetooth kullum? Kai ba kullum ba. Ai ya hwara zama tsohon yayi wannan, sabida ai abu ne wanda ba kasafai ake amfani da shi ba. Sakamakon in kana amfani da shi yanzu zai zama na baya sauri sosai. Amma in ka buɗe zender, haba mar maza mar maza yanzu ka ga abu ya shiga da wuri wuri ba tare da jan ƙafa ba, ba kuma tare da ɓata lokaci ba. Gaskiya ni he in yi sati ma wani lokacin ban buɗe shi ba. Kai wata ma ina yi yau yau wannan shine gaskiyar batu.

Kana tara tsabar kuɗi? To, bayan ina da su ba, wane tsabar kuɗi mu zamu tara. Wayar kuɗi kawai da sun zo a kashe. Kuma kuɗin mu yanzu babu tsaba, kawai duk sun zama takaddu.

Kana iya ɗinka tufafi kai a'a ban iya wa ai ba sana'a taba ce ba. A bar masu kaya su yi abinsu. A bar masu kayan su su aika su.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Eh, dangantaka ce mai kyau, mai kyau wallahi, mai mahimmanci sosai. Eh, sabida ana samun fahimtar juna.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Rikici haƙuri ake ba mutane, ace wane kayi haƙuri. Na farko dai in rikici ya kama irin wannan, kamatan da yayi ka kirawo masu rikicin dukansu, ka zaunar dasu, ka ce to me yake faruwa ne naga kuna ta rikici. Sai ka saurari ɓangaren wanda yake ƙorahi, in ya gama ƙorahi, sai ka tambayi wanda ake ƙorahi akan shi cewa haka aka yi. In ya ce yi to ka ga ya amsa duka laifukan da aka ce ya yi. Sabida haka sai kaduba kaga me ya kamata ya yi. Haƙuri ze bashi ko kuma aa za a biya shi ne in wani abune da yake da alaƙa da kuɗi ko kaya. Idan kuma ba wannan bane haka ana iya aba'shi haƙuri ace to abin da zai faru, dai ya riga ya faru amma ka yi haƙuri. In Allah ya yadda za a kiyaye gaba, yau wato wannan ita ce hanya kadan.

Nawa kuɗin wutar lantarki a, a wata? Wannan tambaya mai girma. Ai wutar lantarki mafi ta amban rubutowa kawai sai dai su zaɓa wa duk da yawa suka fito waka. Wasu guraren kuma kati suke yin amfani dashi.

Nawa ruwa kake sha kullum? Kai ruwa ay yau ya ƙirguma. Ai abin da ya samu, wata rana ne a sha lita uku, wata rana a sha fiye da haka, wata rana kuma kwata kwata ma bai fi a sha sau ɗaya ko sau biyu ba saboda yanayin sanyi da aka tashi da shi. Wannan shine a taaice. Allah ya sa mu dace Amin.

Ka ce kuna yin wuta da itace. Kuna yin wuta da itace? Ni ban fahimci wannan tambayar ba. Ko kana nuna, kana so ka nuna ka tambaye ni cewa muna kunna wuta da itace ne? In haka ne, amsar ka ita ce eh, idan kuma ba haka ba ne, to ka sake tambaya ta a ka karo na gaba. Bissalam.

Menene abin sha da ka fi so, da ka ke fi so? Toh, ana wasai za kaga tana da gyara. Kamata ayi ka ce menene abin sha da ka fi so? Yauwa to shine zai zama daidai. Amma in ka ce menene abin sha da ka ke fi so? To wannan ka ke ɗin, a tana da kuskure. Ana amfani da ka ke. Wani abu ka ke sha'awa yauwa amma ba za a fi fi, ba za a sa fi so ba a ciki. Wane abi ka ke so? Wane abi? In kuma ana so a nuna ƙololuwa sai a sa, sai a cire ke ɗin sai a ce wane abu ka fi so? Yauwa to wannan shine a taƙaice.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh gaskiya nan kam ka yi tambaya mai kyau. Kana ci da cokali ko hannu? Aa ni duka ina amfani da su. Ina amfani da hannu ina kuma ci da cokali wasu lokutan. Eh saboda ya danganta da abin da za ka ci. Yanzu in za ka ci abinci wanda yake haka daban daban ka bayan ka sa cokali lafiya lau amma kaman tuwo ka wanke hannunka ka saka ka ci da shi za ka fi jin daɗi. Wannan shi ne.

Yaya kake bikin ranar haihuwarku? To, ai da kace kake yi kamar ta yace ranar haihuwarka tunda can ka sa shi ya zama mutum ɗaya nan ma ya yi zama mutum ɗaya amma ka ce yaya kake bikin ranar haihuwarku? Sai dai ka ce yaya kake bikin ranar haihuwarka. Ni ina ban ma, bana magani a wani lokacin idan haihuwa ta zaɓi. Allah ya sa mun gani.

Kana sha ruwa mai sanyi? Eh, in na ji ƙishi ruwa ina sha wani lokacin. Ruwa mai sanyi ai yana da daɗi. Wasu lokutan za ka buƙace shi musamman in ana fama da irin mugun mugun zafi.

Yauwa to ai baka sako tambayar ba nikuma harna, harna danna nafara. To amma tunda ka bani gamammiyar ma'ana cewar duk abinda na ga dama ma in faɗa. Yauwa okay itace yaya kake magance koke-koke. Kai gaskiya ka, ka fara iya Hausa fa. Hakka san karan ɗori kenan, gayinan kana gitta shi. Koke-koken me? Wanda mutane ke yi ma?

Kana duba daftarin kuɗi, kasafin kuɗi kenan? Eh, ina dubawa mana in ga, in karanta in ga ina aka sa kaza, ina aka sa kaza. Amma dai kawai karantawa ce tawa, sabida ba amfani zai yi mun ba, ba kuma fahimtar komai zan ba.

Kana iya ba da barkwanci to barkwanci kaman abin da ya shafi irin ɗan tsokala, da Hausawa ke yi haka a ɗan yi dariya da sauran su. Eh, wasu lokutan ai abu ne mai mahimmanci. Yana da kyau mutum a same shi yana da barkwanci wasu lokutan. Gaskiya ne wannan.

Kana cije farce, kai cije farcen nan kaman ƙazanta ce nike gani. Ƙazanta, ƙazanta, ƙazanta. Ya zayi mutun ya kama cije farcen shi, sabi da ƙazanta.

Wani launi ka-ka-ka ke fiso. Hausa nan taka, intai gaba setayi baya, ka fiso daga cewa. Ni launin da na fiso shine kaman fari ko kore. Yauwa.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Tab dijan ka ji tambaya mai amfani ma. Sauro kawai ka kwaso net, ka kwaso gidan sauro. Abin da nake cewa sangi kawai ka naɗa shine maganin shi na gaskiya.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Yo mu dama wata wutar lantarki gare mu. Kawai mun harkokin rayuwarmu muke yi ina ruwan mu da wuta wutar lantarki. Kai ƙasan wutar lantarki munan hede solar. Wutar lantarki kamar ai ta zama tsohon yayi, mun manta da ita ma.

Nawa madubi kuke da su a gida? Ka fara jin bacine ko ya ne? E, nawa madubi? Ce wa za ka yi madubi nawa kuke da su a gida?

Yaya kake taimakawa mutane ta hanyoyi da dama? Sha warwari, basu sadaka da abubuwan da ya kamata duka muna yi mutaimaki jama'a, gwargwadon iyawanmu, gwargwadon hali, gwargwadon.

Kana iya busa tsaki, ahm to wani irin tsaki kuma? Tsaki irin wanda to mude shi muka sani shi ake cewa tsaki ko kuma tsaki kasan abun ya zama kala biyu.

Kanada sa hannu a saƙonnin ku kai bambancin wannan tambaya ka sake hukunta. Kanada sa hannu kamar yaya kai, kai, kai, kai, kai ka kula mana.

Yaushe kake farkawa kullum da asubahii? Ai munan duk wanda asuba ta yi to ya kamata ya tashi ya yi sallah. Shi ne kawai maganar gaskiya.

Kana yin ciniki a kasuwa, ai kuwa ka sha labari. Ciniki, ina yin ciniki ba ɗan kaɗan ba ma saboda ina sayar da kayayyaki kala kala. Kaga ina sayar da hula, ina sayar da zare, ina sayar da malti. Wasu lokutan a yi cinikin malti dayawa, wasu lokutan a yi cinikin malti kaɗan, wasu lokutan a yi cinikin zare dayawa, wasu lokutan a yi cinikin zare kaɗan. Wasu lokutan a yi ciniki itakan ta hulai dayawa, wasu lokutan a yi kaɗan. To, duka dai fatan mu Allah ya bamu kasuwa mai albarka, Allah kuma ya samu abin da muka nema albarka. Shine kawai.

Yaya kake son dafa ƙwai? Ƙwai a dafa shi, eh cikin ruwa kawai, sai a banɓare sai a kama gamtsa kawai, a kama kirɓe shi, a kama canye shi kurum shine.

Su ta hanya mai kyau. Yaya kake yanke shawara a aiki? Shawara shine idan abin da yake buƙatat tambayan masana ne a tambayo su in kuma abin da yake buƙatan dogon nazari ne a yi dogon nazari idan kuma abin duk baya buƙatan wannan dukanin sai a tsaya a yi addu'a a kuntsuma kuntsum ciki.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Aa to ta hanyar gwadawa, ta hanyar aunawa, ta hanyar bincika abubuwan da suka je suka dawo. Anan za ka gane aiki yayi kyau ko bai da kyau.

Yaya kake jure wa zafi? Zafi ya dangantu kala kala. Wanne zafin kake magana? Zafin wuta ko zafin rana ko zafin talauci? Dukansu zafi ne Allah kuma ya yi mana.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? A'a, a wurin aiki mana. Ka tambaye ni ina nake ci abinci, kuma ka ce a wurin aiki. A wurin aiki mana. A wurin aiki nake cin abinci.

Wane gudu na fanka ka fi so kan bala'in duniyan nan? Kyai ka ji wata ƙalata da manata. Gudun banbawa wani kala kala ne, ni kowacce fanka mai nassamu so nake yi.

Kayan marmari kake fi so ka tambaye ni wannan tambayar. Ni ba na son kacici, tambaya ta wane ka gyara tambayar. Wane kayan marmari ka fi so? Kayan marmarin da na fi so suna da yawa yauwa. Akwai mangwaro, akwai su ayaba, su abarba, su aful da sauransu. Duk ina son su. Allah ka ba ni daman dinga cin su.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Eh gaskiya koyan fasaha sabo ina amfani da hanyoyi da dama. Amma in samu mai iya wanda iya fasaha ya koya mun, amma kuma in bibiyi shafuffuka irin TikTok, irin YouTube, irin Facebook da sauransu. Gurin wa inda suke rubuce rubuce da kuma bidiyos da muryoyi in ci gaba da koyo har Allah Subhanahu wa ta'ala ya taimakeni in iya.

Wane abincin gargajiya kake fi so? Na ce maka gyara wannan kalmai, ka daina sa kake fi ɗina, kake ɗin kawai ta isa. Wane abincin gargajiya kake so ko kuma ka ce wane abincin gargajiya ka fi so? He ka dinga zaɓin yanayin yadda za ka dinga tambayar ka. To ni abincin gargajiyar da na fi so shine tuwo. Ina son tuwo sosai. Eh, tuwo shine abincin gargajiyar da muka saba ci yau da kullum, ya bi mana jiki. Da fatan ka gane.

Menene kayan titi titi titi daga ke so daga fi so? Wannan titi titi titiye da ke so ka ce? Kayan titiye titi titi me titi titi kuma? Kai, gyara wannan tambayar. Titi titi kuma titiye za ka ce. Garantin Hausa kenan. Menene kayan titiye daga fi so? Ti ti ti ti kada ku.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, bamu da fanka. A'a ni ban da wata fanka. Dukai mai wanka da wata fanka. Mu da muke karkara, ni fa karkara nake. Fanka ba, dai madanan gari ba. Dai masu hali dai masu kuɗi su ke da fanka. Ban da fanka.

Eh ina son kallon faɗuwar rana to kallon faɗuwar rana saidai in za a duba wata wasu lokutan ana tsayawa a kalla amma in ba haka ba kam.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Eh, ƙasa irin jigawa kawai. Akwai ƙasa jigawa mai turbo-turɓo yashi-yashi.

Wane aikin gida kake yi kullum? To, aikin gida mu ai bai ƙarewa a gurinmu. Misali kaga kamar wani lokacin in na tahi da safiya, eh bayan na gama abubuwan da nike yi, nayi ƙoƙari na bawa dabbobi abinci. Wasu lokutan nakan samu dama in ɗan yi ƴan wanke in wanke ƴan suturu na, in dawo in ci gaba da harkokina. Kuma sannan akwai abin da yake da alaƙa da shara da sauransu. Nakan mai da hankali in ga an yi su, dudda cewar ba ni nike yi ba. Wasu lokutan mata ta ce take yi amma ina taimaka mata wajen gudanar da wasu abubuwan na gida bakin gwargwadon hali.

Ya kake tafa? Tafa. To wacce irin tafa kuma? Aaa, wannan hausat ta ka kai da gyara. Ka gyara kalmomin da ka turo, ya kake tafa, tafa. Tafi kenan? To akwai tafi, akwai tafa. To ni dai tafa akwai wani gari da na sani can wajen Abuja ana ce mishi tafa. To shi kake nufi ko kuma tafi kake nufi. Nan dai abin da kake ka rubuta ka ce, "Yaya kake tafa? Yaya kake tafa? Yaya nake tafa me? Yaya nake tafa mi? Yaya nake tafa me wai?" To ka samo amsa sai a ba ka. Ka samo, eh ka, ka nemo, ka gane me kake rubutawa sai a ba ka amsa insha Allahu.